Ko ina sabunta shirye-shiryen kwamfuta? Eh ina sabunta shirye-shiryen kwamfuta na amma ba koda yaushe ba. Wata rana sai inyi sati ɗaya banyi ba, wataran kuma inayi sau biyu a sati, wani lokaci kuma nakanyi sau uku a sati. Amma kam ina yawan sabunta shirye-shirye a kwamfuta na.

Yaya kake neman izinin hutu? Idan zana nemi izinin hutu a wurin aiki, nakan rubuta takarda ko saƙo zuwa ga shugaban wurin aiki, ina zayyana masa cewa ina so na ɗauki hutu ƴan kwaninki kaɗan saboda laluran da ya kama ni, kamar misali daurin aure ko rashin lafiya.

Ko ina sauraron rediyo? Sosai ma kuwa ina sauraron rediyo kullum da safe idan na tashi nakan kunna rediyo domin na ji labarai sannan kuma in ji abubuwan da ke faruwa a duniya baki ɗaya. Saboda haka ina sauraron rediyo amma ba kullum ba amma ina saurare da safe da kuma da yamma.

Kana kwana a ciki? Wannan tambaya ban fahimci wannan tambaya ba, me yake nufi ko ina kwana a ciki? Nan ban san me yake nufi ba. Amma idan aka ƙara min bayani aka ƙara mun haske a wannan tambaya, zan iya bada amsa daidai wanda ya dace da tambaya. Amma yanzu gaskiya ban fahimci wannan tambaya ba.

Nawa nisa kake iya tafiya da ƙafa? Ma'ana, ya nisan inda zan iya tafiya da ƙafa? Ni ƙila shi ya sa ma bana daƙiba, dan ina yawan tafiya sosai kuma inda zan iya tafiya a ƙafa inaga dan iya tafiyan kilomita uku a ƙafa ba tare da na gaji ba, saboda haka ina tafiya sosai ma kuwa.

Ko ina tafiya da sauri? Eh gaskiya ina tafiya da sauri, so da yawa abokaina idan muna tafiya sai su ce min ina tafiya kaman wanda zai tashi sama. Nikuma abin da ya sa nake tafiya da sauri bana son ɓata lokaci. Nafiso duk inda zan je in je da wuri, in dawo da wuri ba tare da ɓata lokaci ba.

Yaya nake kare kaina daga sauro? Idan dare ya yi kafin in kwanta ina da maganin sauro wanda nake sawa a ɗakina. Idan na sa sai na fita naban ɗakin kamar minti goma zuwa ashirin haka sai na dawo sannan kuma sai in sa gidan sauro sannan in kwanta. Duka dai saboda in hana sauro su cijeni.

Ko kana kunna Bluetooth kullum? A'a gaskiya bana kunna Bluetooth kullum, saboda bana da buƙatar kunna shi kullum. Duk lokacin da zan yi aiki, ina aiki ne da kebul. Bana son kunna Bluetooth saboda yana ɓata mun lokaci.

Menene abincin dakake ci da safiya. Abincin da nake ci da safiya, ina shan kunu da ƙosai. Wata rana kuma na kan sha shayi da biredi. Wata rana kuma na kan ci waina da miya. Duka dai ya danganta in yarda ranan ta zo da kuma me nake marmari ko me nika sha'awar ci.

Ko ina da dabbar gida wato pet kenan. Eh akwai wani lokaci da nake da mage wato Musa. Ina da ita, ina jin daɗin zama da ita. Wata rana an yi ruwa ta fi ta yawo, kuma da ta biyo hanya za ta dawo aka samu matsala mota ya take ta. Yanzu ta mutu. Na ji kewan ta sosai.

Menene babban nasarar da kuka samu a aiki? Gaskiya babu wani nasara tunda shekarar nan ya fara. Muna ta wahala muna neman mutane su bamu aiki domin mu samu akwai aikin da za mu je muyi a Lagos amma sun hana mana kuɗi. Tun ranar muna ta ce musu su bamu kuɗi tun shekarar da ya wuce suka ce za su bamu kuɗi kuma har yanzu ba su bamu kuɗi ba.

Wane gudu na fanka kake fi so? Ni idan zan kunna fanka, nafi so in sashi alamba ɗaya. Idan na sashi a lamba biyu sanyi yakan kama ni ko alamba uku ko fiye da haka sanyi yakan kama ni. Saboda haka nafi so in sashi alamba ɗaya ko mai ya faru dai sanyi bazai cika kama ni sosai ba. Sannan banma cika son fanka ba. Nafi son na kunna AC.

Ko ina cin tafarnuwa? Sosai kuwa ina cin tafarnuwa. Idan ina daka yaji ko ina dafa abinci ina sa tafannuwa domin yana ƙara lafia kuma ƙara kuzari na jiki. Duka dai domin ƙarin lafiya na nake sa tafarnuwa a abinci.

Yaya nake karɓan baƙo? Idan na samu baƙo, abu na farko da nake fara yi shi ne ina ba sa gurin zama. Idan ya zauna sai in ce masa ya huta, sai na je na kawo masa ruwa. Idan na kawo masa ruwa ya sha, ya ƙoshi ya kashe ƙishin sa. Sai in je kuma sai in dafa abinci, sai in kawo masa, in ce ga abinci shi ma ya ci. Idan ya gama cin abinci, can ta matse masa in zai tafi gida.

Sau nawa na ke amfani da intanet? Ni ina ga kusan kullum sai na yi amfani da intanet. Gaba ɗaya shi ne ina amfani da intanet. Minti bayan minti, sekon bayan sekon, awa bayan awa. Intanet ɗina kullum a kunne yake. Ba lokacin da ba na amfani da shi. Domin nan ne hanyar samun abinci na.

Wane wasa kake son yi? Wasan da nake son yi, ina yawan son yin wasan ƙwallon ƙafa domin yana taimakamun wurin motsa jiki. Bayan wasan ƙwallon ƙafa kuma ina yawan son buga ƙaramin ƙwallo na kwando wanda ake bugawa da itace a hannu. Wato, huki.

Wane launin labule labulenku suke? Wato wane launi labulenku suke? Labulen gidanmu launin su iri-iri ne. Kaman ni a ɗakina launi na launin bula ne daga waje daga ciki kuma launin fari ne. Da ɗakin mamanmu kuma launin toka ne ruwan toka. Duka da ciki da wajen shi kuma ya fi ƙarƙo da ƙarfi.